A ranar biyan albashi ai ina jin daɗi sosai saboda na samu kuɗi. Ina da wasu abubuwa da ya kamata in yi da su, to zan kashe. Ina so ranar biyan albashi.

Abin da nake tuna wa sada ina yaro shine ina tuna lokacin da ina primary school. Primary school ina yanda nake ni da abokaina muna wasa, muna tsalle tsalle, muna yin ƴar gala gala sannan kuma muna yin karatu tare. Ina son abokaina na yaran jiya.

Sosai ma ina yin waƙa cikin zuciya mana. Idan ta kama, za ka ji ina rera waƙa. Aye sha madara madara, ahayye sha madara liiilo, sha madara madara. Ahayye sha madara madara, ahayye sha madara liiilo, sha madara madara. Ina son waƙa cikin zuciya sosai da sosai.

Mama ta bana cika da iskancin nan da kike mana, bana son shi, bana son shi. Yake na dangantaka ga da kasuwancin ka? Kasuwanci na, to, duk da yake dai ni ba, ko da yake zan iya cewa kasuwanci na, ina dangantaka shi da ko da yaushe, ko da yaushe ni ina kan kasuwanci na. Ko da yaushe ina nema. Ko da yaushe cikin nema nake. Bana tsayawa, kullum ina fafutuka. Kullum zan je in yi sai kasuwanci ma shi na fi so a rayuwa ta. Kullum ni tela ce ina yin ɗinkin kaya. To ka gani kusan tela kullum yana tare da kasuwancin shi. Aa to wannan shi ne a kan maganar kasuwanci. Sai kuma ina dan yin kasuwanci na less na atamfa, na material da su shadda haka, duk ina saida su. Ina ba kasuwanci na muhimmanci sosai saboda a yanzu ne zan dage. In kai kasuwa gobe inji daɗin kasuwa da abin da na tara. In kuka, in kuka.

To ina shan ruwa kaman fifty cl, zan iya shan goma, zan iya shan guda sha biyu a rana. Gaskiya ni ma'aboci ya shan ruwa ce saboda ina son shan ruwa sosai da sosai. To ina shan ruwa sau goma sha biyu a rana.

A'a ni ina son in ga ina kallon wata da daddare, in ga hasken wata. Ba kamar idan wata yana irin kwana na sha biyar zuwa kwana na, na sha huɗu ka san wata na yin haske to ina son wannan na yanayin. Ina son kallon wata.

To, wannan banga na magaskiya. Ina ƙetare ƙafafu ko ina lanƙwasa ƙafafu ake nufi? Eh, ina lanƙwasa ƙafafu wurin zama saboda yana da daɗi zama ina lanƙwasa ƙafafunka. Ba ka miƙe sai tsaye ba.

Ina zuwa kasuwa lokacin weekends. Saboda kuma, farko ina zuwa kasuwar da ake saida cefane irin kayan miya. Ina fita tun da sassafe ƙarfe, ƙarfe bakwai na safe sai in je kasuwa in je inyi cefane kuma da maraice sai in je kasuwa central market in je inyi sayayyar su shinkafa, su kayan makeup, su sabulu su. Wallahi ni dai ina, to na fi son in je kasuwa a ranar weekends.

A'a gaskiya a da de ina karanta jarida irin shekarun baya can wurin amma yanzu gaskiya kun san yadda zamani yake toh wallahi zamani ne ya sa ma mutum yanzu baya ta karanta jarida. Gaskiya ban karanta jarida yanzu.

Gaskiya shagon da nafi zuwa a rayuwa ta, shagon da ake irin siyar da provisions stores haka. Ake saida su kayan abinci saboda kusan ko da yaushe ai an fi bukatar abinci. To na fi zuwa shagon sayar da abinci.

Yawan danginmu a gida, mu goma sha takwas ne. Yara, sai iyaye, mama da baba da anti su uku. Anti ita ce step mother mu. To, ka gani mu ashirin da ɗaya ne.

Wurin aikin mu babban wuri ne. Yana muna da ma'aikata kamar ma'aikata 24 kuma muna jin daɗin aiki tare da su. And kuma akwai albashi mai kyau a wurin aikin mu.

To, kalar bangon mu na falo na sitting room fari ne sai hada dan touch of ash. Shi kuma bedroom akwai ash da pink. Shi kuma dakin yara akwai pink colour. Ash ana nufin ruwan toka kenan.

A'a, a Gaskiya mu ba ma kunna kendir a gida. Amma a zamanin da can shekaru irin goma sha biyar zuwa ishirin ana kunna kendir amma yanzu ba ni kaɗai ba ma a gidajen maƙwabtana da ko'ina ba a kunna kendir.

Kashi waye yayi zuwa na yi kansa? Tufafin da na fi so na fi son material, saboda material shine yadi. Tufafi na yadi ya fi daɗi ga shi ba shi da nauyi, yana da daɗin sawa, mutum zai fi samu natsuwa ga ba zafi. To ni na fi son tufafi na yadi, gaskiya ban cika son atamfa ba ko lace saboda kamar lace shi yana da nauyi sosai. To ni na fi son tufafin yadi.

Ba masabaha ake cewa ba ka na masabaha da mutane? Eh ina musabaha da mutane, ƴan uwana mata kenan. Muna masabaha muna gag-gaisawa muna chap chap kewa. Eh he, in kaji na ce chap chap kewa shine muna masabaha. Mu gai da juna, mu ji ya kwana biyu.

A'a gaskiya nidai na fi son zama a kan kujera ban cika son zama a tabarma ba, saboda ita kujera tafi daɗin zama amma kuma tabarma itama tana da nata amfani idan mutum ya zauna zai miqe ƙafanshi yaji relax. Amma ni dai nafi son zaman kujera a kan tabarma.

Abincin da yake sa ni idan ina cin shi inji daɗi shine ina son tuwo, a yi ma shi miyan kuɓewa mai daɗi to ina son abinci nan ina jin daɗi idan ina cin shi sai in haɗa shi da lemon zoɓo to wow.

Eh ina, eh ina kunna Bluetooth kullum saboda ina connecting din shi da MP. In kunna in sha rawa, in sha ruwa, in sha rawa. Sai kuma sometimes ina kunna Bluetooth saboda yanayin aikina ba sai na ɗauki waya ba ina, ina amsa kira da Bluetooth.

To ya danganta. Ina wanke tufafi kusan zan iya cewa kullum. Saboda ka san mai ƙaramin yaro ya kamata ace yana wanke tufafin shi ko da yaushe. Kuma kaga ba sai mutum ya tara tufafi saboda idan ya tara su da yawa inya zo wankewa zai sha wahala. To ni ina wanke tufafi na kullum, kullum, kullum ba ƙaƙƙautawa.

A'a, ina yin rubutu da sauri, ina yin tafin saboda a da ma na gaya maka ni content writer ce, to ina yin rubutu da sauri da sauri. A'a, na ƙware wurin yin rubutu da sauri, ba tsattsayawa. Eh.

Ina share ɗakina sau biyu a rana, saboda kasan idan mutum na da yara ƙanana kullum, sai mutum ya share ɗakin shi. Idan bai share ba, ɗakin zai yi kaca-kace ne. Yara basa jin magana, to ina share ɗakina sau biyu a rana. Wata rana ma har sau uku sai an share ko sau huɗu.

Kai! Gaskiya ni ban jure ma zafi kwata-kwata. Idan lokacin zafi ne a waje nake kwana bani kwana cikin ɗaki. Zan fita waje in ƙulla net saboda sauro kada ya cije ni. In shimfiɗa katifa ta in kwanta saboda bani jure ma zafi kwata-kwata a rayuwa.

Ina zubar da shara a cikin kwandon shara to sai idan masu kwashe shara sun zo na gwamnati, sai fa suna biyowa gida-gida su ƙwaƙwasa sai mutum ya fito da safe sai ya je a zuba shara cikin motar shara a tafi da ita. Ba ma zuba shara any how saboda, ba ma zuba shara koyayene saboda kar mu ɓata wuri, kada muhallin mu ya lalace. To muna zuba ta a motar gwamnati, a je can cikin daji a zubar da ita sai su ƙona ta da wuta.

Toh, na fi son takalma high heels, idan zan fita unguwa, saboda ni high heels ina jin daɗin tafiya kansu. Su ne takalmi mai tsini ke nan. Ina jin daɗin tafiya bisa, takalma masu tsini. Eh, den a gida kuma na fi amfani da flat shoes, saboda aiki. Amma idan na ci gayu, hu! Abin ba.

A'a, ni bana son wuri mai hayaniya. Na fi son wurin da za ka ji shi shiru da natsuwa. Yanzu ma ni idan na fita wuri mai hayaniya, hayaniya ta yi yawa, ina samun ciwon kai sosai. Na fi son wurin da yake a natse, babu hayaniya mai yawa.

Ina share gida na sau biyu a rana. Ina sharewa da safe kaman ƙarfe bakwai na safe, sai kuma ina sharewa da marece kaman ƙarfe huɗu na marece. To, wannan shine lokacin da nake share gida na.

A sosai ma ina iya rera waƙa kala kala saboda ni ma abokiyar san waƙa ce. In ma kana so zan iya rera maka waƙa mai daɗi kaman "Soyayya ta yi mamaya ta yi caraf ta cefke mini zuciya. Na samu saurayi madubin duba yaran zare na aha ha a ha".

Kuɗin wutar lantarki mu a wata nera dubu uku ne daidai. Tana kamawa sometimes dubu uku da ɗari ɗaya, wata sa'in in sai ɗan ƙara charges. Wani sa'i kuma yana ƙarawa da ɗari biyu. Sometimes zai iya kamawa da ɗari uku, amma dai a ƙa'idar ta nera dubu uku ce daidai muke biyan kuɗin wutar lantarki mu a wata.

Eh mana ina iya kunna wuta kamar wutan murhu ko ina kunna wutan murhu idan na samu icce na sai in samu ledoji sai in sa sai in dauko ashana sai in kyasta. Cikin ƴan mintuna za ka ga na kunna wuta wuta ta kama.

Abinda nake yi da raguwar abinci, zan tattara shi in zuba shi a kwano. Idan na zuba shi a kwano sai in fita waje, sai in je ƙofa gida, sai in ce "ina almajiri?". Almajiri zai zo. Idan ya zo sai ya kaji ya ce "gani", sai ya rugo sai in ce mashi "toga abinci", sai in zuba mashi sai ya ce "ya gode". Kwarai Allah sa ka da alheri to ina bada raguwar abinci ne bana zubarwa.

Ina, ina yin motsa jiki kullum a rana. Kama ina yin tafiya, tafiya ina yin ɗan jogging haka. Ɗan, ɗan gudugudu kaɗan kaɗan mai ɗan tsalle-tsalle toh shine jogging. Toh ina ɗan yi shi. Ina yin squat. Toh ina dai yin motsa jiki na rage tumbi.

Na fi son lokaci na marece. Time ɗin, lokacin na gama aiki na, na gama komi nawa. Ba abin da nake yi sai hutu, sai ina hutawa, ina ɗauka waya ina lallasawa to. Na fi son gaskiya lokacin marece irin ƙarfe huɗun na sau ina son lokacin marece saboda da ana samun natsuwa ba aiki ba, girki ba, komi ka gama komi naka.

Ina son launin ja saboda ni dai idan nasa abin ja ina yin kyau sannan kuma ina son launin ruwan toka shima yanayi mani kyau sosai. Gaskiya ina son shi launin ja da launin ruwan toka.

Eh mana! Ina iya gabatar da rahoto akan abin da ya faru. Ba kamar wanda na gani da idanu na, to zan iya bada rahoto a kan shi sosai da sosai.

To wane aiki daga ciki? Aikin gida ko aikin gurin aiki? Ina fara aikina da kaman aikin gurin aiki ba na cikin gida ba. Ina farawa karfe takwas. Aikin cikin gida kuma ina farawa karfe biyar na asuba da na gama sallah.

Aikin mu ba kamar na na ɗinki. Muna inganta shi sosai da sosai saboda kostoma mu ya ji daɗi gobe ya dawo. Muna ɗinka mashi abin da yake so, ba ma mashi abin da baya so. Duk yanda kostoma ya ce yana son aiki muna inganta mashi shi yanda gobe zai dawo kuma ya kawo wani ma nashi.

Karfe ɗaya. Karfe ɗaya lokacin mutum zai iya hutawa, hamma ya ɗan je ya yi sallah, ya ɗan ci abinci. To wannan time ɗin ana samun hutu gaskiya sosai.

A'a sosai ma muna hura wuta da itace, gaskiya muna yi, muna dafa abinci da wutan ice, muna dafa ruwan wanka da wutan ice amma dai mun mafi amfani da wuta ice lokacin yin abincin biki da abincin suna saboda kanga suna da yawa sosai. Muna amfani da wutan ice sosai da sosai.

Gaskiya ni dai a nawa ni ina son tsayuwa, ina son tsayuwa sosai da sosai saboda mostly gaskiya da in tsauna ƙara in tsaya. Toh, na fi son tsayuwa a kan zama.

Ina zuwa wuri da wuri, da wuri gaskiya bana zuwa daga baya. Lokacin da aka ce lokacin nake zuwa bana ɓata lokaci, in bari sai daga baya. Wannan shi muke cema ma'ana African time to ni bana African time. Ina zuwa akan lokaci.

Wane irin nama nafi so? Nafi son naman kaza. Gaskiya ina jin daɗin naman kaza. Daga nan kuma ina son naman ƙaramar dabba. Shi ne naman akuya, naman rago suna da daɗi ga taushi amma dai nafi son naman kaza ce.

Sosai ma ina iya hawan keke, saboda ko da ina karama ni ina da keke. Ina hawan keke in je makaranta, in dawo to. Ina iya hawan keke sosai da sosai saboda ina son keke, ni hawan keke ma yana sa ni nishaɗi.

Eh ina raba abinci na da mutane. Idan nayi abinci ma bana yin abinci na dai-dai mi sai nayi shi da yawa wanda mutane zasu samu. Ina da maƙwabci wanda matarshi ta mutu to ina bashi abinci shi da yaron shi. Kuma idan nayi baƙi sun zo suma ina basu abinci su ci.

Kayan abinci su nake sawowa daga kasuwa. Kama daga cefane, maggi na son wa ɗanɗano kenan na son wa. Ina sayan su 'yan kayan ƙamshi na girki, sai kuma ina son sayan turare da kuma roll on.

Biredi. Wane irin biredi ka fi so? Na fi son biredi mai yanka yanka, saboda yana da daɗin ci. Idan na ce biredi mai yanka yanka, ina nufin biredi slice bread shine biredi mai yanka yanka.

Yanda nake magance matsaloli na a wurin aiki, gaskiya ina yi ma mutane abin da suke so a lokacin da ya kamata. Idan bani, idan ba zan yi ba, ni ba zan ansa maka ɗinkin ka ba. Balan tana in ɓata maka rai a zo ai ta faɗa. To ni ina yin abuna cikin tsari. Ina ƙayyade wa zance a rana ni zan ɗinka kaya kala ɗaya daga kala ɗaya. Bana ƙara ɗinka abin da ya fi haka.

Eh ina jin sharan zakara da safe, saboda maƙwautana suna kiwon kaji. To, kullum da safe da asuba kaman wurin karfe huɗu zaka ji zakara ya fara kuka. To, kukan zakara shi ne ake ce ma cara.

Sosai ma ina shan ruwan 'ya'yan itace kamar lemon ɓawo ina son shan shi. Kaka kamar pineapple wai abarba, ita ma ina son shan ruwan ta saboda abarba tana da daɗi ga zaaƙi. Gaskiya ina son shan ruwan 'ya'yan itace.

To mu gidan mu gaskiya baya da ƙasa ko ina an sa mashi interlocks da tiles to bamu da ƙasa mu cikin gidan mu. Sai dai in a garden din mu, to a garden din mu muna da yashi, muna da yashi a can wurin amma cikin gida ba mu da ƙasa.

Gaskiya ina rufe baki lokacin hamma saboda ina da daɗi. Matum idan yayi hamma ya rufe baki. Kamar yanzu yanda nayi hamman nan. Haka aka koya mana tun muna yara. Idan kayi hamma ka rufe bakinka, kar ka bar bakinka. To to to mu idan ma a gida idan kayi hamma baka rage baki ba za a sa hannu a buge maka baki ne. To muna rufe bakin mu idan muna hamma.

Ina bin ka'idojin aiki saboda bana son na ɓata wa kwastoma rai. Kuma ina son in yi aikina cikin amana da yardar juna. Yanda idan nayi maka aiki gobe ma za kaji daɗi ka dawo hamma ka kawo wasu su ma su kawo mani aiki.

To zan iya yin tafiyar nisan kilomita biyu. Kaman daga nan inda nake zuwa gidan mahaifina, nisan kilomita biyu ne. To ina yin tafiyan nan saboda in ɗan motsa jikina. Idan nayi tafiyar nan naje, idan zan dawo sai in hau abin hawa in dawo gida.

Abin da ya bani ƙwarin gwiwa a aiki saboda ina son ɗinki, ina so ingana ɗinka ma mutum kaya ya sa ya zo yana jin daɗin abun. Abin na yana ba ni ƙwarin gwiwa. Kuma wanda ya fi ba ni ƙwarin gwiwa a aikin da nake yi mahaifiyata saboda tana ƙara nuna mani na iya ɗinki kuma ƴan uwa da abokai kuma suna nuna min suna son ɗinkina, to abin da yana ƙara mani ƙwarin gwiwa sosai.

Kai rubutuna yana da kyau. Ai ni in baka labari idan nayi rubutu dole mai karantawa sai ya tsaya, sai ya tsaya. Ya, ya karanta rubutuna saboda kyan rubutuna. To ni ina jin daɗin yin rubutu.

Na fi son yanayin sanyi saboda yanayin sanyi mutum zai shiga ɗaki ya lulluɓe da bargo ba kamar yanayin zafi ba. Yanayin zafi duka katako ka rasa ina za ka sa rayuwar ka. Gashi mu wutar lantarki baban mu ita ake ba sosai. To, na fi son yanayin sanyi akan yanayin.

Eh wayata tana daidaita hasken ta da kanta. Tana wannan auto. Wace ce? Ni ban san sunan dai a babban, amma tana daidaitawa kuma ina jin daɗin haka. Ko don saboda lafiyar idanunmu wayata tanadaidaita hasken ta da kan taka kuma na go.

A lokacin da babu wutar lantarki sai mu kunna, muna da wuta mai amfani da hasken rana. To in muka kunna ta sai muyi wasu suyi karatu, masu yin aikin gida suyi da aka basu daga makaranta. To amma ni dai nafi amfani da wayata idan babu wutar lantarki. Zanje in hau, emm, dandalin sada zumunta in gaigaisa da 'yan uwa da abokai.

Eh, ina son ya hula mana. Ni mace ce, idan za ku yi magana da mace haka za ku ce, "kina son ya hula?" Idan kai kuka ce kana san ya hula, kuna nufin da namiji kuke. To ni mace ce, ni ina san ya hula. Kun gane?

Ai ina kulle ƙofa kullum, kullum ƙofa ta ma a kulle take. Ai nan idan ba ka kulle ƙofa ba, ɓarayi, ɓarayi suna zuwa su kama mutane. Ɓarayi suna zuwa su shigo ma mutane suyi masa sata to mutum dole ya kulle ƙofar shi.

To ina share ƙura kaman bayan kwana biyu-biyu dina amma idan cikin sanyi ne kusan kullum sai na share saboda kada kuran nan ta taru. Idan ba ka share ta za ta taru da yawa wurin ya kacakaca.

Eh, a lokacin zafi, yanayin zafi ina shan ruwa masu sanyi gaskiya. Ina sha saboda idan ruwan ba masu sanyi bane ba a lokacin zafi, kun san yanda yanayin ɗumamar garinmu yake, muna da zafi sosai, to ruwan sanyi ne su suka fi mutum ya sha a lokacin zafi.

Wane kayan ɗaki ka fi so? To, na fi son nomal, kujeru, dawa da mai zaman mutum ɗaya guda biyu, da mai zaman mutum biyu sai mai zaman mutum uku, sai ɗan talabijin, sai ɗan TV stand, sai ɗan center table, sai ɗan kafet ɗinka, sai ɗan hotuna a jikin bango. Su ne kalan kayan ɗakin da na fi so. Kuma ina son kala ta kasance ruwan toka da ɗan ratsin ruwan gwal.

Malamin da na fi so ina son Malam Aminu Daurawa saboda malamin nan ya iya wa'azi, gashi da ya iya magana mai kyau wanda zai ja ra'ayi mai sauraron shi. Gaskiya ina son Malam Aminu Daurawa saboda Malam Aminu Daurawa malami na ne tun ina yarinya.

Kana sanya safa kullum? Eh, ina sanya safa amma gaskiya ba kullum ba. Na fi sa safa lokacin sanyi, amma madin ba sanyi ake ba, gaskiya ni bana sa safa.

Na fison zaman birni saboda rayuwar birni tafi rayuwar ƙauye daɗi. Rayuwar ƙauye wahala ke cikinta gaskiya. To ni na fison in zauna a birni saboda musli mu a wurinmu ƙauye babu wutan lantarki sosai. Kai ni ƙauye na ma zan ce maku babu wutan lantarki, babu ruwa sha masu kyau. To ina zan so in zauna ƙauye. Ni na fason zama.

Kana yin barci da rana? Ah, ai ni ma'abociyar yin barci ce da rana. Ina son yin barci da rana sosai. Idan ma yanzu hay ya kai da idan ban yi barci da rana ba, ina yin ciwon kai sosai. To gaskiya, na zama addicted to baccin rana sosai.

Na fi son shayi saboda ni ban ma taɓa shan kofi ba. A area da nike gaskiya ba mu shan kofi. To na fi son shayi saboda shi na saba da shi kuma shi na fi jin daɗin shi. Amma wata rana zan kwatanta kofi ɗin in ji yaya yake, yana da daɗi ko a.

Rana mafi kyau a mako ita ce ranan Juma'a. Gaskiya ranan Juma'a ita ce rana mafi kyawu, saboda ko wurin aiki ana tashi da wuri, ana zuwa masallaci sannan kuma mu dai a wurin mu ranar Juma'a kusan rana ce ta ziyara da gaida dangi.

Eh ina duba lambar QR. Ba kamar idan naga abu sai in ɗauko wayata sai in duba don ba in gani da gasken abun. Ke kawu wannan yajin abun yana da inganci ko a'a? Mezaki da shi tayi ɗakinsu Afra ki kwanta.

A ina kike cin abinci a wurin aiki? Ina cin abinci a wurin aiki, ina zuwa da abinci ne daga gida, to sai in ci idan lokacin cin abinci ya yi, sai in ɗauko abincina daga cikin jakata, sai in buɗe sai in ci, sai kuma in ce ma sauran waɗanda muke aiki in ce su zo su ci abinci. In za su ci to za su ci, wasu kuma in sun ƙwace da ce a'a sun ƙi.

Kana da dabbar gida? Eh eh inada mage ina da mage Mazuru. Ina kiwon shi yanzu shekaru ɗaya da wata biyar. Mazuru babba ne sosai. Yana cin abinci sosai, kuma ina son.

Eh, ina kallon taurari da daddare ba kaman a lokacin zafi saboda ina kwana waje to. Lokacin nike samu, lokacin da zan zauna in kalle su sosai, in ga halittar da Allah yayi a sama. Gaskiya taurari na da kyan kallo. Ina son taurari.

Wane irin mai nike amfani da shi? Ina amfani da mai Nivea, Nivea body To dashi nike amfani, shi nike shafa wa. Amma cikin sanyi ina sa ɗan gilasirin haka da vaseline.

Yaushe kake cin abincin rana? Ina cin abincin rana bayan sallan azahar. Shine kaman ƙarfe biyu to lokacin da nake cin abinci na. Wadan time ɗin ne ka siya lokacin cin abinci na ƙarfe biyu?

To muna da bokiti kaman guda suna iya kai bakwai. Akwai manya sosai wanda zaka iya zuba ruwa ka ajiye, sai kuma akwai ƙananu wanda ake yin wanka dasu, sai kuma wa'inda aka ajiye toilet saboda floation, wanda aka ajiye kewaye kenan saboda floation.

A'a, ni ba na zuwa gidan fim. Ban ma taɓa zuwa ba. Ina dai kallon fim a gida. Amma ni ban taɓa zuwa gidan kallon fim ba gaskiya. Mu, a inda nike gaskiya babu ma gidan fim, to ban taɓa zuwa ba. Amma watarana zai zo in je gidan kallon fim.

I mana! Ina kallon inuwa ta amma a lokacin da nike yarinya. Da daddare idan babu wutar lantarki, an kunna kendir, in mutum ya tsaya zai ga ga alamun inuwar shi nan. To, abin da yana mun daɗi da ina yarinya har in je in ta rawa, in ta rawa dan in ga ya inuwa ta take yi.

Kuna da fanka a rufin ɗaki? Muna da fanka a rufin ɗaki. A falon mu muna da fanka guda uku, saboda falon mu babba ne, to yana cin fanka guda uku. A, a ɗakin kuma kwana, kowane yana da fanka ɗaya. Ɗakin yara yana da ɗaya, ɗakina yana da ɗaya, ɗakin maigida yana da ɗaya.

Eh ina sauraron rediyo, rediyo FM Katsina saboda yana shiri mai ƙayatarwa. A cikin shirye-shiryen da suke yi gidan rediyon FM Katsina, ina sauraron shirin daga marubutan mu saboda shi nafi so a gidan rediyo. Ana yin shi kullum karfe takwas da dare.

Kana cin citta a abinci? Eh, ina cin citta a abinci. Muna amfani ma da citta sosai. Ba kamar wurin, ehm, nama muna sa ta sosai saboda tana rage ƙanni. Wurin dafa ruwan shayi muna sa citta saboda yayi daɗi da ƙamshi.

Na iya amfani da kwamfuta saboda na yi ma makarantar koyon kwamfuta ta wata shidda. To, ni na ƙware wurin amfani da kwamfuta kuma ina ma da kwamfuta ta wuta kaina a nan gida.

Ina miƙa jiki da safe, ina yiwa ɗan tattaki wato tafiya kamar takilomita biyu saboda in ji raɗin yanayin jikina kuma in rage yawan kitsen da ke a cikin jikina sosai.

Ina magana cikin natsuwa da kwanciyar hankali, da sassauta murya saboda abokan kasuwanci na su ji daɗin kasuwanci da ni. Ina gaya ma abokan kasuwanci na lafazi mai daɗi. Bana fushi da abokan kasuwanci saboda in ba su ba.

Ina kwana a kan gado amma lokacin zafi idan na fita waje ina kwana a ƙasa amma bisa katifa. Ba wai ƙasa ba raga dada. To ina kwana basa gado kuma ina kwana ƙasa. Duka biyu ina yi amma lokacin sanyi da damina ina bisa gado lokacin zafi kuma ina ƙasa.

Ina, ina rubuta kuɗin da nake kashewa na aiki, saboda in san me na kashe, me ya rage, me zai je ya dawo. Ai rubutawa yana da amfani.

Yaya kike son dafa ƙwai? Ina son, ina son soyayyen ƙwai. Gaskiya na fi son soyayyen ƙwai akan dafaffen ƙwai saboda ina jin daɗin shi ba kamar idan zan yi kalachi in zan sha shayi da biredi.

A'a wallahi ban iya yin iyo ba, amma iya. Yanzu na faɗa ruwa to sai dai ko a ciro ni ko in mutu ciki. Amma ni ban iya iyo ba saboda mu ba mu da ruwa kusa da mu kwata-kwata balanta mutum ya iya ihu.

Wa yake kakkabe min baya? To yarinyata. Ina da yarinya yar shekara goma sha daya, ita take kakkabe mani baya. Eh! Ban ma gane wana kalar kakkaba baya kuke nufi ba. A canza wannan tambayan batai ba.

A'a, ba ma sa uniform a wurin aiki gaskiya. Kowa yana sa kayan shi na gida da yake amfani da shi. Amma by, amma a shekara mai zuwa, ta shekara ta dubu biyu da ishirin da bakwai za a fara sa unifoms a wurin aikin mu.

Bikin ranar haihuwar mu, toh muna tunawa da bikin ranar haihuwar mu sai muyi addu'a muce Allah ya ƙara mumu lafiya da nisan kwana. Shi kenan amma muba muyin wani ɗan biki haka kowani fati saboda zagayowar haihuwa. Muna dai tunawa da ranar muji daɗi da Allah ya kawo mu wata shekara. Gamu muna da rai kuma da lafiya.

Yanda nake haɗuwa da abokan ciniki, suna zuwa wurin aikinmu, a nan muke haɗuwa. Wasu kuma idan ba ne wurin aiki kamar weekends, hutun ƙarshen mako suna zuwa gida sai su same ni, sai muyi huɗanmu ta cinikayya cikin gaskiya da.

Eh, da ina kuka lokacin yanka albasa. To amma sai da na gano wata dabara aka koya mani in sa ta cikin ruwa ta yi kamar minti goma, sannan sai in ɗauko ta in yayyanka ta. Idan na yi haka, ba za ni ƙara kuka ba to daga lokacin ban ƙara yin kukan yanka albasa ba.

Aikin da nake yi kullum shine na rubutu a yanar gizo-gizo saboda na gaya maka ni mai rubutu ce wato content writing. To shi wannan kullum, kullum sai na yi shi, kullum sai na yi shi amma aikina na, na wurin aiki ma ba kullum nake yi ba gaskiya.

To ina tafiya zuwa wurare, zan je bakin hanya, bakin titi kenan sai in tsai da abin hawa kaman motar haya, zan tsai da ta sai in ce su kai ni, za ni unguwa kaza ko za ni wuri kaza. Sai mu ciniki sai su ce za su kai ni kaza, sai in idan na ji kuɗin sun mani zan shiga, idan kuma ba su yi mani ba zan ce a'a, gaskiya zan ba ka kaza idan ya maka to. Idan bai maka ba kuma sai an jima inta ruwan, to idan ya mashi sai ya ɗauke ni ya kai ni inda zan sauka.

Abincin da na fi so shine tuwo. Ina son tuwo, tuwo da miyar kuɓewa a sa mashi naman ƙaramin dabba. Waiyo Allah ba a ba yaro mai ƙyuya. Ina son tuwo sosai sai in nayi sai in haɗa da zoɓo mai sanyi.

Dangantakata da abokin aikina, abokan aikina muna yin shi cikin amana da gaskiya da fahimtar juna. To bamu da wata matsala tsakaninmu. Mun zama kamar 'yan uwa gaskiya saboda dukanmu masu amana ne. Ina son abokanayan aiki.

Ya nake magance kokekoke? To wane kokekoke na yara? Zan ce masa su yi shiru, su yi haƙuri su bar kuka. In kuma na wane manya, ni gaskiya ba ni kuka, ba ni kuka gaskiya. Kai, ni rabo na da inyi kuka matin da mama ta ta rasu. To ni ba ma abociya kuka.

A lokacin da ina yarinya ina fita in yi wasan ƴar gala gala. Inason wasan ƴar gala gala saboda inason wasan dambe nida abokaina na yarinta amma yanzu nina girma gaskiya bana wasa ina cikin ko ina cikin gida ko ina wurin aiki ko kuma na tafi kasuwa ni banda lokacin wasa yanzu.